Gaskiya wani aba ce wanda ake so a gani a tatare da mutum. Gaskiya yana na zafi mutum idan ya zo ye magana. Ana so ya faɗa magana daidai ba tare da ya haɗa da karya ba. Idan mutum ya zama mai gaskiya to ya zama mai amana amma idan mutum bayi da gaskiya, to zai zama mara amana. Ana gani ne a jikin mutum, tun sanda zaiyi magana, ya faɗi wata kalma, ko yayi wani abu, to za a gani tattare da shi. A duk lokacin da ake buƙatar sa da yin magana, za a ga cewan yana magana daidai ba tare da ya saka karya ba. To in ka, abun koyi shine mu koyi da Maza Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shi ne mutum wanda ba a taɓa yin mai gaskiya irinsa ba. So wannan halin nasa mai kyau, to dole ne mu koyi shi saboda ba wanda ya kai sa gaskiya a faɗin al'umma.

To gaskiya akwai abubuwa da dama da dai yake yanzu bai yi a cikin raƙumi ba, da farko na koyi harkar kasuwanci. Wannan harkar yanzu na mutuƙar taimaka mun. To naje wajen wani ne a kasuwa aka haɗani dashi, wanda nike koyo a wajen sa shi yake taimaka mun ya nuna mun yadda ake siyo kaya, yadda ake sayarwa, yadda ake aiki a ko da yaushe. To, wannan gurun amfani da wannan kasuwan kenan, saida kayan wutan lantarki ne kuma yana taimaka mun sosai sosai.

Bana iya yin komai lokacin da ruwa yake zuwa abunda nafi yi idan ruwa na zuwa, na fi yin addu'oi a wannan lokacin, ko nan aka ce, malami sun ce idan mutum na addu'a a wannan lokacin, addu'a na saurin karɓuwa. Duk wani addu'a da nake da buƙatuwa a lokacin da ake ruwa a lokacin da nake zamanin wannan lokacin haka. Ni kan yi allola, in zo in zauna, na ɗauko carbi na, na fara zikiri saboda na samu albarkar wannan ruwan saman da yake saukowa. Ba tare da wani abu ba, ai ruwan sama na da wani kalan daɗi. Ko kuma idan ba ran yi wannan ba, nakan samu wuri na kwanata nayi bacci. Bacci a yayin da ruwan sama yake saukowa yana da matuƙar daɗi ba sosai sosai.